Ina haɗuwa da abokan cinikayya ne, wasu nakan haɗu da su ta yanar gizo, wasu kuma nakan haɗu da su ne a inda nake kasuwanci na. Su same ni wasu suna an san lambar wayan tafi da gidanka domin mu tattauna a kan abin da ya shafi kasuwanci.